Yaushe yake zuwa kasuwa? Ni da kasuwa da ay ban da lokacin zuwa, amincewa amma dai inta kaya ne ranar Friday. Kayan Friday nan, in kuɗi ya shigo zan shiga in je Kofan Sarki in nemi kayana. Wai na yi ce ma shigan kasuwa na kowane lokaci inda ya kuɗi ya shigo na shiga kasuwa ban da kuɗi ina hira. Amma kawai ina shiga watar na shiga kasuwa yi, inje in siya abunda nake so amma more especially gun danake zuwa shi ne Kofan Sarki kuma ranar Friday, ranar Juma'a, Juma'a suke ce wa.

Umm, ya nake niman izinin hutu. Ai bai da wuya ai abu mai sauki har in dai lokacin hutuna yayi har indai ina gun aiki ba. In lokacin hutu na yayi, zan fito in gaya ma oga in ce to oga, lokacin hutu yayi fa muna buƙata muje muyi hutu. In, in oga ya ce ina baza muje hutu ba mu mai abin da zan ce to oga, ai bamu da ƙarfin ramu ma aiki ba. Gwanda ka barmu mu je muyi aiki sai mu zo muyi hutu. To yanda nake neman izini a inyi hutu kenan.

Na yi tuƙin mota, taɓani na tuƙa mota ma. Haka na keke sai mashin. Mashin yana ke tuƙa mani, bana iya tuƙa mota. Mota ke. Wa mai mota ke damu ba ana kuma mana kuka kana. Wa mai mota yana ke tuƙa mota, taɓani ban iya tuƙa mota ba. Amma Allah ya dauke ranaku. Mana koya na tuƙa, mama zuba ka yanzu ka mu huta uwa ka.

Ina yin ciniki a kasuwa? Tab. Wa ye baya ciniki a kasuwa? Tab. In ban yi ciniki ba, ai bana samun sauki ba. Kaga dole inyi ciniki. Ina ji sai ina yin ciniki ina ganin wani zai zo, to oga nawa ne? Wai muje gaba? Toh oga, nawa ne wandon nan? Sai oga ya ce min dubu ashirin. Ni kai ya ce min dubu ashirin. To ai me kaya yace min dubu ashirin Da yana zan faɗa ce ta, tunda muka dubu ashirin na ce masa to ni oga inada dubu sha biyar. Ko ba haka ba? Oga zai ce min to dubu sha biyar. In ya gane mai zai ce to ka ɗauka in bai ma ba dama, ya yi sama da kuɗin da ya siya. Suna bin kuɗin kasuwar su nawa suka saya. An ƙara don su samu riba kaɗan ko zasu sayar da abun da suka saya. Sai ka yi dubu sha biyar, ka yi kaɗan albarka. Abinda suke ce wakena. To ni kuma na gane kayan ce, to ni na ƙara dubu ɗaya kuma in ce oga nawa ka kai ƙara kai? Yanda na faɗa, ban zo zan ƙara ba. Sai ya faɗa ni bai mun ba ce to ni gashi nan, in zai saya dai saya. Kaga laslas ko ince a karshe ku ince dubu sha bakwai ko sha takwas ko sha shida ko bakwai da biyar. To a cikin haka dai na cikin ɗaya dai za a yi. Cikin biyun nan ko guda za'ayi ɗaya. Kaga ne nema makaina sauki. Na dubu ashirin na biya cika ga na da dubu dubu ashirin dubu biyu ko dubu uku ko kuma dubu ɗaya da biyar ko kuma dubu ɗaya da ɗari biyar. Kaga sauƙin sauƙi.

Eh, mutumina oga AI, Nn, to kayan daki ka ce, daki, daki, to dakin nan. Kasan Hausan nan mun iya shi amma, ba yare na baneba, yaren aro ne. Tunanin dakin nan ban saniba, amma in karanta ne, saboda haka in kace wani kalan kaya nafiso? Za a ce wai, "Ai fashion, fashion. Meye su Gucci? Gucci, ga su Gucci, Louis Vuitton." Abubuwa dai, kamfani da yawa, kaya Fashion, ka ɗan sai fashion naka kayi, meye yafi haka daɗi? Meye yafi haka joy? Kaima kafita kayi kyau, ka zama presentable, zama mutumin kyau, mutumin kirki. Kana fito eh, ka ɗan maintaining, kaga kyau indai akwai shi bazai ɓoye ba. Domin baka fito kai wanka ba, kai wanka wanda babu kyau, inaa kyau in ɓoyewa yakeyi, komin kyan mutum muni yakeyi,

Ka iya bada barkwanci? Hai waga yaya karin gudaniyar inda bazan sani ba. Kana ban joy. Barkwanci, ai mu ne da barkwanci. In kana so masu barkwanci, ka zo ka same ni. Oh boy! Ina barkwaluwa ba kaɗan ba. Ay ya ya ya ya. Ta kama ace za ka zo ka yanzu ka zo na gaba, na in barku dima gobe. Za ka ga barkwanci. Za ka ga barkwanci kyau. Kai, ai mu ne da barkwancewa. Kasan da mun baya dariya kuwa. Dan comedy ne ni kana gani, na ba ka ɗan ba kuma ɗan sohu, ɗan comedy ne. Baba, ba wasa nake yi ma bafa. Sai ka gani da idon ka, kyau shi ka gani da idon ka. Nan ne za ka ji daɗin ta. Nima za ka ji daɗi na. In ji daɗi itya. Ina ba ka dariya, ina ba ka nishaɗi. Haka nake so ki yiwala za ka ji daɗi. Shine magana.

Ba na yin aiki bayan lokaci. Ba san me ba, tamboyoyin ku duk wannan yana labaru. Yi aiki bayan lokaci, aiki huƙan ya faru ma. Mun je aiki ne fa muna aiki, muna aiki. Aiki da za mu tashi karfe huɗu. Sai anaso ya bani overtime. Ahaa! Oga, za ka biya mu overtime ne? Oga ya ce a'a, ku cika aikin ku. A cika aikin mu, za ka ku yi ku kuɗi ne? Sa mu aiki ɗin ne lokacin mu yayi. Oga ya ce ina sai muyi. Mu ce to ba za muyi ba, mu je ba mu kuɗin aikin mu kawai mu kama. Duk da haka ni ba na overtime. Ba na yin aiki bayan lokaci. Bayan lokaci ya wuce in ba a biya ni zakai ba, ina abu na. Shina abu, za ka duba. Indai dai ina da abun yi. An je abu na lokacin. Don ka san kowa ma na lokaci shi. Kowa ma kamata yana da shi. Dutse na shi, da abun da zai yi da abun da zai tafi. Ni ma ina da shi. Duk da haka na aiki bayan lokaci, kai ai bai yi ba.

Ina yin addu'a kullum. Ga wagai, ai ai, maga. Addu'a ta kama dole ne. In bamuyi addu'a ba. Ai ni ba mabiyi ba ne. Mabiyin Allah kwara, ka ce bana addu'a. Kai tambayan nan na agwabayan ta. Ba nan ci ba ban gan ma, ban gane ba. Mene bayan tambayan ba amma da wannan. Addu'a, ayy, ayy, ayy. Abinci yau da kullum ne. Yanzu haka ka ga dare ne yanzu a nan. In zan kwanta sai na yi addu'a. Gobe da tashi safe na tashi sai na yi addu'a. Za ni ci abinci ne na safe sai na yi addu'a. Na gama ci ne sai na yi addu'a. Koɗan godiyan nan sai na yi. Zan fara aiki sai na yi addu'a. Na gama aiki sai na yi addu'a. Ka ce bana addu'a, ina addu'a. Ai ai ka zo gidan addu'a. Mu yi addu'a mu yi amfanin mu. Shi wannan muka zo mu yabe shi a duniyan nan. Ta addu'a ne za mu iya samu shi. To in ban yi ba mene ne yi? Mene ne yi? Haka dole ne yin addu'a. Addu'a ta kama mun dole ne sai na yi shi. Kuma ina yin shi. In sha Allah har gobe, har da yau, har jikoki na zan yi ta yin addu'a. Allah kawai taimake mu. Ba mu iko da dama. Ba mu lafiya. Ba mu abubuwan da muke bukata don mu yi rayuwa. Shi ne kawai gurina Allah ya taimake mu kuma mu aka jagar mu za mu yi. Ko kuma mu mita ban da ragwanci, ban da son kai, ban da zalunci, ban da abubuwa mara kyau. Wakar wannan yana cikin abunda yawanci ya kamata ya addu'a Allah ya taimake shi. Ko ina addu'a dare da rana, ina addu'a mamana, babana, ƙannena, makaranta na, family na da suna wani gu. Ina addu'a duk akan su.

Kujere na mafi da safe ne. Safe na tashi na war-ware ƙasan bacci yana tsake gajiya. In ka tashi da safe duk komin gajiyan ka da koma ma mai ka zazzage shi. A madar ranan nan ka yi rayuwa, ka je nan ka je can, maybe an ɓata marai, kam wannan ya duke ka, maybe an duke ka wani guri ma, maybe an wahalar da kai matuƙa ka ga ɓacin rai din gajiya kwata-kwata ma baza ka ji goze. Kuzari mana, amma safe ka tashi kan ka babu komai. Kazo ka tashi kai na babu komai yana jin kowa maybe ma komai sabo ne. Kowa ma kawai a wancan lokacin kawai gashi nan dai yana can. Amma ya na ke fahimta. Kujere ta fi so ran safe, sanda rana, sanda yamma sai me haba yana ƙi buƙatar nan.

Abubuwa dayawa munaci a wurin aiki. A wurin aiki ana kawo shinkafa, ana kawo ɗanwake, ana kawo tuwo. To kaka zan ci daga kwakwalan sai ci tuwa sama shinkafa da, da me suna, da alale, shinkafa da alale shi nake ci. Shinkafa da alale. Nan ba kayan kwano ba. Amma zan ci abin da zai kwashe dan tuwo. To suna sa ni tozuwa na fenti ganin to ka gani na ci to da kunne na gun aiki, shi ke zan, zanyi wa aiki yana har, har, harshe ka ce wa Mumbai.

Kai, kai, kai, kai. Iya yo kana ban dariya ina ƙoƙari ga ni ba mubutum ba. Ana alwasan dai na zuru rufe ne a tona auwaye ke nanawa mutum. To ina kuka fawo ina kuka. Wai kiya nawa naka. Dan kana sa kan na wuka, na wuka na dai kike fiki fiki. Tenesi yana san da cewa, eh, ina da to mene kifi dama. Mutum albasan yake fina wato nawa kana. To ina kuka ina yanka alwasan fawo alwasan. Alwasan kum kwama yana sa ki kayana. Mani kadiyo ne walo. Tani dai a waye na sa kai da alaitin kewa.

Lokacin shekara ne sau, lokacin da aka fi yi mana. Bayan an yi masa kasuwa, lokacin da aka yi, lokacin da aka yi, mm, daga watan, watan sha ɗaya rana ta tara. Watan shaɗaya shine lokaci fi yi, shine lokacin da na fi so. Da kuma lokacin Kirsimeti na yi.

Ina yin waƙa acikin zuciya? Ina yin waƙa acikin zuciya mana Abin yi wa kacikin zuciya. Yi na cikin wuta har zuwa biyayya yake. A raka zuciya. Ina yi wa kacikin zuciya. Nakan kwance, in yi wa kai. Ina yi wa kai, ina yi wa kai na cikin zuciya. Wannan karan yana damina. Kai iya yana karkata. Hana karina damina. Na haushi ma kare. Ni na haushi ma komai masani ba. Abin da na kawo hafi cikin zuciya.

Ina son ku ka san safety ba, ana ce mai safety jacket. Tushi muke aikata shi. In ba ka sa wa survival za su fita daga cikin kafita. Kamar ka gan ka sa safety jacket kafita. To, kawai na gani ka shiga kafita, za su yi safety jacket na. Tushi kam, kamar yini ana yi safety, safety mai jacket can ne. So so fa wa, ya ji ya fi dinnan ne. Da aika, aikin can bashi me.

Wani yanayin daƙi na bizuta, kuma gudu ba fiya daƙi, daƙi, daƙi, miɓanu daƙi. Wani yanayin daƙi na bizuta, Hausa mana na shi. Ya na ji kai Hausa, awani indiya mana Hausa mana zai gizi, ya ne? To zuɓe ni mana gudu wani yanayin daƙi, daƙi, daƙi, daƙi. Kifi so, ana numa fi Hausa mana zai yi sama. Miɓa na aka cika, nono na su sizani. Wani yanayin daƙi na bizuta, a baƙin fari Hausa mana goma zai ci. Tsakanin da magana ci baƙo. Sai dai shirin taƙwalon daƙi ka. Daƙi kiku, daƙali aka ci mana daƙi, na aka bi ne. Tana ai daƙi zai aske yaro. Daƙi na, ina ne? Daƙi ka. Hmm hmm hmm.

Tufafi na so daya wane inda ya yi datti zan wanke shi. Dan ita sabon daya datti ne. Ai bai yi ba yi. Ni ba ma hauka ci ba, ni ba mai datti ba, ni mai tsafta ne fa. Tufafi na na wanke shi haka haka. Idan yana zuwa lokacin sallah zan yi wanke shi a cikin cikin nan Samin farin masan rawa. Idan ta nan ransu sama zai ke wa gidan a ce ta ji ba, a'a kai kai. Ina adi daji don baya baya ka. Tufafiii suna da ke wanke tufafi, so a ƙirga. Ne tufafi ya yi datti so a ƙirga, zan wanke tufafi na. Zan kai wa wanke tufafi na. Wanda lokaci wanda sau da wanke wanke tufafi na. Wanda, eh, adadi wanke, nomban wanke shi. Inda ya yi datti zan wanke. Ko ya zama na sace ya yi datti zan wanke shi. Wanda lokaci wanda adadi, lokacin da shi ka wanke. Ya yi datti ya wanke. Ya yi datti zan wanke shi. Zan saki baƙi da shi. Wanga ya yi datti ka. Lokacin da yake. Lokacin da ka hannu da titin akwai datti ba. Gangan na biyu ba yi. Shiyawa gangan.

Wani ko rufin wasan labari na Hausa Arewa 24, taku ce kuma tamu ce to shi ne ke son kallo. Arewa 24 ai shi ne kawai rufin labarai na ke son ta kallo. Yana da ɗan guntu guntun wasa wasa, labari, akushi da rufinai, gidan badamasi, miyagi jayewa, daɗin kowa, kwana casa'in yi, waye waye, duk sho shon da ana ɗan yi anan inason kallo sai kuma a Arewa 24 ake samu. Koma wane dame dame a Arewa 24 ake samun shi. Arewa 24 taku ce, tamu ce kuma Arewa 24 duk kowa ne Arewa 24 ne ke son kallo. Shi ne tashar labarai na ke so, labarai na ke so in taba kuma yana kayatarwa. Yana kuma amfanarda masu kallo iyali ne, ke waye ne duk Arewa 24 an iya samun su labarai.

Ina san ya agogu hannu, ina son ya gogu fa. Ina san ya agogu guniwa, a gogu na ban zuwa. Ina cikin doro na ma. Yana ɓaci wani siyon. Ni zan kare mu. Ina son a gogu fa, ina son a gogu. Ina son ya shi yana kyau. Me ka gugu na kyau hannu, ba kai, ba karya, ba wai. Okay? Ni kai, zanan ka na sa gugu mai tsada, ba wai. A sama ki ce, "Amin ne. Amin ne." Ina son a gogu fa ba kadan ba. Ina son a gogu, ina son a gogu ba kadan ba. Okay? Ina son a gogu bazan yi karya ba. Ina sa gogu yana mun kyau ne, yana mun kyau. Kaya na da kuma ni kuma. Ina son a gogu. Okay? Kaya na da kuma ni kuma. Dan siyon. In ya ɓata, dan siya wani. A, in bai fi nata loka, biyu na taka ma, dan siyon. Dan na bari na yi kidan wani lokacin. My client please kai ta dan ji mun magana na. Kai ta validate ji mun magana. Just valid my, my, my, my record please. Dan na gani, I need this fucking money.

Ina fison kofi ko shayi kai? En ko ina Dan kaye ne ni. Kofi ko shayi? Ai mun saba shan shayin nan fa. Amma kuwa yaji mina mu taasa. Da ka sa a wada ɗan cokki cokki, a wada ɗan cokki cokki haka na fi da. Di kamun kofi kofi dai fi. To ni ne, amma kuma auri niyi ne shayi. Fa sani ne because mun musa abasha shayi. Shayi ne, dauke da madara. Shi mu ka saba sha ta. Amma in ci kofi kofi, mun wuce gidan mafoya, ba mu ha ci kai shi. Shi shayi amma to yanzu wa in ci ya kazawa. The way people say I've talked about the, um, the coffees can be interesting but I know, I know sha. Me I'm used to just this shayi shayi stuffs ne koyi. Shayi ne kawai. Mu ci cikashi. Ana keta muma shayi, shayi, shayi. Ke ni na shayi da British yake so yake. Kun min zai ci amani. Abin shayi da buri, na san shayi da buri. Shayi da yana kawa kis. Ibrahim shayi ya wuce. Na gama dangin dangin ce nawa. Shayi ba dai mana, shin shayi bai yi.